Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum yana farawa daga tashi daga bacci, idan na tashi daga bacci sannan naɗe shimfiɗata, daga nan naɗe shimfiɗata zan fita na share ƙofar gida, sannan na wanke kayan shimfiɗata, sannan na goge mota ko na wanke mota, sannan na fita waje na gaishe da mutanen gida, sannan na zo na zauna na duba littattafai na.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi ya danganta. Idan kuɗin nan suna da yawa, ina ajjiye su a banki. Idan kuma kuɗin nan ba su da yawa, ina ajjiye su a cikin aljihuna. Kuma kowane kuɗi ya danganta da idan naira ce ta Najeriya, da banki na na Najeriya zan ajiye. Idan kuma dala ɗin Amurka ce, zan ajiye ta a dollar account na ƙasar waje. Saboda haka ajiye kuɗi ya danganta da wane irin kuɗi ne.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Wannan tambayatar ta bani dariya. Eh to yin kuka lokacin da mutum yake yanka albasa ya danganta da wace iriyar albasa mutum yake yankawa. Idan wannan albasar da nake yankawa tana da yaji, to tabbas zan iya yin kuka. Musamman idan wanda yake yanka albasan ni ne, zan iya yin kuka. Sannan kuma idan albasan nan ba mai yaji ba ce ba, to ba zan iya yin kuka ba lokacin da nake yanka albasan nan.

Kana fi son shinkafa ko tuwo cewa za a yi? Ka fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya ni dai na fi son shinkafa akan tuwo, musamman shinkafa da miya. Tuwo kuma na fi son naci shi da dare. Amma idan shinkafa ce da miya ina son naci da rana, shi kuma tuwo dama yawanci lokacin da ake cin shi da dare yake kamawa. Saboda haka shinkafa tafi tuwo daɗi, nei saba ma kusa ba.

Yaushe kake cajin wayarka? Lokacin da nake cajin waya ya danganta da idan wayata da akwai caji. Idan wayata tana da caji to bana cajar ta, idan kuma ba ni da caji kullum ina caja wayata. Sannan kuma nafi yin cajin waya da dare.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Lokacin da nake sasanta rikici a aiki, na danganta da su waye suke wannan rikicin. Ni dai bana yin rikici a wajen aiki, sai dai idan mutane ne suke yin wannan rikicin. Saboda haka idan mutane suna yin wannan rikicin, nakan ƙoƙari na sasanta su duk lokacin da suke aikata rikicin nan, kafin manyan mu su zo su sasanta wannan rikicin. Saboda haka sasanta rikici kullum indai har da akwai rikici a tsakanin ma'aikata ina sasantawa.

Yaushe kake fara aiki kullum? Kullum ina fara aiki da safe ƙarfe goma na safe, sannan kuma ina gama aiki duk inda aka ce ƙarfe biyar ko ƙarfe huɗu na yamma yayi. Saboda haka ina fara aiki da safe sannan kuma na gama da yamma.

Yaushe kake cin abincin dare? Lokacin da nake cin abincin dare, ina cin abincin dare ƙarfe tara na dare ko kuma bayan sallar isha. Saboda haka cin abincin dare ya danganta. Idan ina jin yunwa, ina cin abincin dare da wuri. Idan kuma ba na jin yunwa, zan iya bari har sai ƙarfe tara na dare ya yi. Amma kuma ba na bari sai zan kwanta na ci abinci saboda idan mutum ya ce sai zai kwanta zai ci abinci, zai iya tashi da ciwon ciki.

Wane irin burodi ka fi so? Irin burodin da na fi so shine burodi mai yanka-yanka. Irin burodin da na fi so shine burodi mai yanka-yanka. Sannan kuma ina son burodi mai kwakwa. Akwai burodi mai yankan yanka, akwai mai kwakwa, sannan kuma akwai burodi wanda ba mai yankan yanka ba. To ni na fi san mai yanka-yankan ne.

Sau nawa kake share gida? Share gida a rana aƙalla sau biyu nake sharewa. Da farko idan muka tashi da safe za'a share gida, sannan kuma da yamma kafin a kwanta bacci za'a sake share gida. Saboda haka share gida sau biyu akeyi a rana, wata rana kuma har sau uku.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Inda ya kamata tambayan ya zama shine sa'o'i nawa kake kallon wayarka? To gaskiya ba zan iya cewa akwai takamaiman sa'o'in da nake ina kallon wayata ba. Amma dai abin da na sani shine ina kallon wayata a rana a ƙalla na sama da sa'o'i ashirin ko kuma sha biyar haka. Ya danganta, saboda wayata kusan koyaushe tana tare da ni. Saboda haka ina kallon wayo na sa'o'i da yawa a cikin sa'a ashirin da huɗu.

Wayar kana na cika ajiya? Eh, wayata ta cika tana cika ajiya. Ajiya shine saving ɗin abu da turanci. Wayata tana cika ajiya, ajiyar abubuwa da yawa tin daga kan waƙa, bidiyo, eh saƙon kar ta kwana da sauransu. Wayata ta cika ajiya, tana ajiye abubuwa sosai.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu idan aiki yai min yawa. Kuma idan na san cewa wannan aikin da yayi min yawa, ƙayyadajjen lokacin da aka bani na gama aikin nan ya kusa yazo, to ina raba ayyukan na ba wa wasu su tayani yin wannan aikin. Amma indan ba haka ba dai yawan ayyuka ina iya gamawa da kaina.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Na farko, abin da nake yi don kiyaye lafiya shine ina cin abinci mai kyau, sannan ina yin bacci da wuri, sannan kuma ina shan ruwa mai yawa, sannan kuma ina kiyaye cin duk wani abin da zai janyo min cuta. Sannan kuma ina yin tsafta, ina wuyin wanka aƙalla sau biyu a rana.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa lokacin wanka. Musamman idan wankan ya kasance da ruwan zafi zan yi. Ina yin wankan nan ina rera waƙa. Musamman waƙa ta ƙauna da soyayya da kuma, eh, cikan muradi. Saboda haka ina yin waƙa lokacin da nake wanka amma ba kullum ba.

Mene kake jin tsoro? Bana jin tsoron komai. Allah ne kawai abin tsoro a matsayina na musulmi. Sai dai kuma wani lokacin zuciya tana jin tsoron wani abin da zai iya cutar da ita. Kama daga mutum wanda ya kasance azzalumi mugu, sannan kuma da cin amanar masoyi, sannan kuma da duk wani abin da zai cutar da mutum.

Kana kunna tsar-- kana kunna tsaron bat-- tsaron batiri. Ina kunna tsaron batiri. Tsaron batiri shine tsaron da idan wani ya zo zai cutar da kai, za ka ji ƙara ta fito. To ina kunna tsaron batiri musamman idan ya kasance wannan batirin na wane kuma sabo ne. Saboda haka ina kunna tsaron batiri.

Kana fin son bus ko taksi? Tambayan yanda ya kamata ya zama shine ka fi son bus ko kuma tasi? Eh to gaskiya na fi son tasi. Abin da ya sa na fi son tasi kuma shine ita tasi ba ta tsayawa mutane da yawa su cikata kafin ta tafi. Mutum huɗu ko uku sun isa. Ita kuma bas sai mutane da yawa sun cikata. Saboda haka na fi son tasi gaskiya.

Kana musafaha da mutane? Kana musabaha da mutane? Kamata tambayan ta zama. Eh kwarai kuwa inayin musabaha da mutane. Musabaha ita ce gaisuwa. A matsayin mu na musulmai mun yarda da cewa mutum koda ba musulmi bane ba mu gaisa da shi, muyi musabaha da shi. Saboda musabaha tana saka zaman lafiya da kuma ƙauna da kuma ƙara zumunci.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Eto, lokacin da nake share ɗaki na ya danganta da, idan ɗakin nawa yayi dauɗa kullum ina share shi. Idan kuma bai ba ina share shi aƙalla sau biyu a rana ko kuma wani lokacin ma ina iya na bari sai bayan kwana biyu na share, musamman idan har ɗakin bai yi datti, idan ƙura bata taru ba.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? To dangantaka da abokin aiki, ya danganta idan, ya danganta idan shi abokin aikin idan yana ba wa mutum haɗin kai wajen gudanar da aikin shi yanda ya kamata. To dangantakar zata kasance da ma mai kyau. Amma in kuma mutum baya son dangantakar nan kuma yana wasa a wurin aiki bata kasance.

Mene ne abin da, abin sha da ka ke fi so? Tambayin ya kamata ya zamo mene ne abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so na farko dai da akwai ruwa, bayan ruwa kuma da akwai lemo, sannan kuma da akwai zoɓo, sannan kuma da akwai madara, sannan kuma da akwai fira. Su ne abubuwan shan da na fi so. Ruwa, lemo, fira sai kuma madara sai yogut.

Menene yake saka dariya? Abin da yake sani dariya kala kala ne, da farko dai abin da yake sani dariya da akwai labarin abin dariya, sannan da akwai tatsuniya, sannan da akwai wasa, wasan kwaikwayo. Duka waɗannan abubuwa suna sani dariya. Amma dai labarin yafi sani dariya.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki. Ai dama kowane aiki kafin a ɗauki mutum dole sai an horar da mutum. An nuna wa mutum yanda aikin yake. Saboda haka samun horo a wajen aiki shine kusan matakin farko kafin mutum ya fara aiki. Idan mutum ya samu wannan horon shine zai bawa mutum dama ya ci gaba da wannan aikin sannan kuma ya yi aikin nan yanda ya kamata sannan kuma ya guje wa aikata kuskure a lokacin da yake yin wannan aikin.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? A wurin aiki ina duba saƙonni akai-akai, musamman idan ya zama na cewa aikin da nake yi ana yawan turo saƙonni. To, dub bayan awa ɗaya ko minti talatin ina duba saƙonni. Sannan kuma in awaya ta ne, ina yawan duba saƙo dub bayan awa ɗaya.

Ina kake ajiye makullan ku? Ajiye makullaye, ya danganta. Ina ajiye makullaye a cikin aljihu, sannan kuma ina ajiyewa a cikin jakata, sannan ina ajiye makullaye a cikin kofa. Amma da yin riƙe makulli a hannu musamman idan baki hulɗa, yana sa makulli ya ɓata. Shi ne dalilin da ya sa ina rataye makulli a saman ƙusa a cikin ɗakina.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Eh to, ya danganta da wane irin aiki ne, amma yi bawani abin da nake so na canza a wurin aiki, sai dai idan ma'aikatan basa yin aiki yanda ya kamata, shine mutum zai so ya canza su ma'aikatan. Sai kuma idan injin ku baya aiki, shi ma sai a canza.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis, ina fara buɗe ƙofa in shiga ofis sannan na ajiye jakata da littattafai da takardu. Sannan sai na zauna na ishara sannan na buɗe kwamfuta sannan na fara aiki.

Kana cin tafarnuwa? Wannan tambayan taban dariya taban mamaki kuma. Eh, ina cin tafarnuwa amma kuma ba, eh ita kaɗai ba. Ina cin ta a cikin shayi ko a cikin abinci. Saboda haka cin tafarnuwa yana yin maganin sanyi. Shi ya saka nake cin tafarnuwa.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin lantarki a wata ya danganta da irin amfanin da aka yi da wuta. Kamar wancan watan da ya wuce an yi amfani da wutar, eh, kuɗin lantarkin ya kama naira dubu uku. Saboda haka ya danganta da irin amfanin da aka yi da wutar a wannan watan.

Kana cin salati? Salak kenan. Eh, ina cin salak musamman a shinkafa da wake da kuma mai da yaji. Ah, salak yana da amfani sannan yana da daɗi a cikin shinkafa da wake da mai da yaji.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh! Mana ina siyan kaya a yanar gizo. Musamman kasantuwar yanzu, yawanci yanda duniya ta waye, zamani ya zo da duk abin da kake buƙata zaka siya, zaka iya siyan shi ta yanar gizo. Ka huta ba sai ka je kasuwa ka siyo ba. Zaka iya ka sayi duk abin da kake so ta yanar gizo. Kama daga takalmi, kayan sawa, waya, agogo da sauran abubuwan amfani, duka ana samu a yanar gizo.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ta baya musamman idan ya kasance ban zo akan lokaci ba toh zan kasance a can baya. Ina bin layi indai mutane sun riga ni zuwa ina bin bayansu. Saboda a da ma bin layi bin ƙa'ida ne.

Kana da dabbar gida? Dabbar gida da turanci ita ce abin da ake cewa pet. Tun daga kan mage, kare, kaza, zomo da sauran su. Ni dai a gida ba mu da dabba. Da dai mun yi kiwon kaji amma kuma ni a kan kai na bana ajiye dabbar gida gaskiya. Bana ajiye pet.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa duɗe nesa. Musamman kasantuwar ce ina yaro na iya jifa. Mun yi wasan jifa da muna yara saboda haka ina iya jefa dutse nesa. Tun daga Babban gidanmu idan na jefa shi, dutsen nan zai iya yin nisa. Eh, ina iya nesa.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara musamman madara tarwa. Saboda madara ta ruwa tana da daɗi sannan kuma tana da daɗin sha. Saboda haka madara ta ruwa da ta gari duka ba wacce ba na sha. Ina sha sosai.

Kana bada shawara aiki? To bada shawara a wajen aiki ya danganta. Idan aka hadaku aiki da waɗanda kuke da fahimta iri ɗaya, idan ka ba su shawara za su ɗauka. Amma idan waɗanda fahimtar ku ba iri ɗaya bane, ba za su ɗauki shawaran nan ba ko da ka ba da.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Inda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine customers na wa ina ƙoƙarin nemasu abin da suke so. Sannan idan suka zo waje na ina gaishe su, sannan na yi musu kyakkyawar tarba. Ta haka nake gina kyakkyawar alakar kasuwanci tsakanina da masu siyan kayayyakina.

Yaushe kake cin abincin dare? Lokacin da nake cin abincin dare ya danganta. Idan ina jin yunwa, ina cin abinci da wuri. Idan kuma ba na jin yunwa, ina bari sai ƙarfe tara na dare na ci abinci. Amma dai ba na bari sai gab da zan kwanta sannan na ci abinci, saboda hakan yana da illa ga lafiya.

Kana son abinci mai yaji? Eh ina son abinci mai yaji, musamman shinkafa da wake. Sannan kuma ba yajin cikawa akeyi ba. Ina son abinci mai yaji sama sama wanda yajin bai cika ba sannan kuma bai kaɗan ba. Ina son yaji. Na'am! Hm.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai, musamman littattafan abin da ya shafi tarihi. Ina son karanta irin waɗannan littattafan. Sannan kuma karanta littafi a kwamfuta shima ina iyawa. Amma na fi son karanta littafin tarihi da kuma littafin abin dariya.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Inda nake ajiye hotunan wayata shine a gallery, gallery ɗin wayata sannan kuma ina ajiyewa akan waya, sannan kuma akan memory card ko kuma na saving ɗinsu akan email ɗin wayata saboda ko da sun ɓata idan na canza waya zan gan su.

Kana shan magani kullum? A'a, shan magani kullum yana da illa ga lafiya. Sai idan mutum ba shi da lafiya ne sannan yake shan magani. Kuma shan maganin ma ya danganta. Idan na rashin lafiya ne mutum zai sha dasafi, zai sha dayamma, zai sha da dare.

Wane irin wasa kake fi so? Tambayar ya kamata ta zamo wane irin wasa ka fi so. Irin wasan da na fi so shine wasan ƙwallon hannu, ƙwallon hannu wanda ake kira da basketball, ƙwallon kwando. Sannan kuma ina son wasan chess. Sannan kuma ina son wasan ludo.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako sau biyu ko sau uku. Wani lokacin muna yin taro a mako ranar Asabar, ranar sati kenan, sannan kuma wani lokacin muna yi ranar Lahadi, sannan kuma wani lokacin muna yin taron nan ƙarshen mako kamar ranar Lahadi.

Yaya jadawalin aikinku yake? Ito jadawalin aiki ai ya danganta da maimutun yake yi. Amma ni dai jadawalin aikina yana fara ne daga ranar Litinin, ranar Monday kenan, zuwa ranar Talata, zuwa ranar Laraba, Alhamis da kuma Juma'a. Jadawalin aiki yana fara daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Wannan tambayata bani dariya. To abincin da yake sa ni ji daɗi na farko dai da akwai shinkafa da wake da mai da yaji da salat da cucumber. Sannan kuma da akwai shinkafa da miya da nama. Sannan kuma da akwai fura da kuma sauran abincin da Hausawa suke ci.

Kana fi son kofi ko shayi? Ka fi son kofi ko shayi? Eh to, na fi son kofi akan shayi. Na fi son shayi akan kofi. Saboda ai shi kansa kofin ba zai zamo yana da amfani ba idan babu komai a ciki. Amma idan har da akwai shayi a cikin wannan kofin, to ya zamo yana da amfani kenan. Saboda haka shayi ya fi kofi.

Kuna yin wuta da itace? Eh muna yin wuta da itace amma kuma da ke nan. A yanzun kuma yin wuta ko kuma yin girki da gas an fi yin amfani da shi gaskiya. Saboda yanzu zamani ya canza yanzu an ci gaba itace sun zamu tsofaffin yayi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa kullum da safe. Sannan kuma idan na je da safe ina dawowa da yamma. Saboda haka zuwa kasuwa ya danganta da wace rana ce. Ina zuwa ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh, abin da nake don ƙara aiki shine idan na gaji da aiki ina tsayawa na huta. Sannan idan na huta zan tashi na ci gaba da aikina. Saboda haka ba wa ni abin da nake don ƙara kuzarin aiki, sai dai wani lokacin, eh, zan iya na sha Feales, lemu ke nan Feales. Saboda idan mutum ya sha wannan lemon Fales dinnan yanayin kuzarin da mutum yake yi na aiki zai ƙaru da kaso saba'in.

Kana zuwa gidan fim? E tu, zuwa gidan fim ya danganta. Na farko dai da akwai sinima. Ita ma sinima gidan fim ce. Sannan kuma da akwai gidan haska, eh, kallon bal. Su duk bana zuwa gaskiya amma dai ina zuwa sinima. Sinima shine gidan fim ko kuma a ce gidan kallo inda mutum zai iya zuwa ko ya je shi da abokin shi ko da masoyan shi a kunna kallo, su kalla sannan su biya kuɗi. To ina zuwa gidan fim.

Sau nawa kake goge haƙora? Eee to goge haƙora ya danganta. Ina goge haƙora sau biyu a rana. Da farko ina gogewa da safe idan na tashi daga bacci. Sannan kuma na biyun shine idan zan kwanta bacci. Saboda haka sau biyu nake goge haƙora a rana. Wata rana kuma sau uku. Kamar misali ranar da nayi azumi zan iya goge haƙora sau uku.

Wane application kake amfani da shi don saƙonni? Application ɗin da nake yin amfani da shi domin saƙonni ya danganta. Kasantuwar yanzu kafofin sadarwa sun zamo abubuwan zamani domin isar da saƙo. Ina yin amfani da WhatsApp, ina yin amfani da Facebook, ina yin amfani da Instagram, ina yin amfani da Telegram, ina yin amfani da X wato Twitter sannan kuma ina yin amfani da YouTube duka.

Sau nawa kake share ƙura? Share ƙura ya danganta. Ina share ƙura aƙalla sau biyu ko sau uku a rana. Indai har ana yin sanyi lokacin da akwai iska sosai, ƙura tana cika ɗaki. To ina sharewa kamar sau biyu a rana, lokacin zafi kuma sau ɗaya.

Kana son buɗe taga a ɗaki? I mana! Ina son buɗe taga a ɗaki, musamman lokacin zafi. Saboda idan mutum ya zauna a ɗaki bai buɗe taga ba, ɗaki yana yin zafi. Amma idan mutum ya buɗe taga, iska za ta ringa shigowa wanda zai sa ventilation ya shigo. Saboda haka ina buɗe taga a ɗakina musamman lokacin zafi. Amma lokacin sanyi babu ruwana da buɗe taga.

Rubutun ka yana da kyau. Tambayan nan ma ta bani dariya. Ya danganta da wani irin rubutu kuke magana. Shin a na'ura mai ƙwaƙwalwar komfiyuta ko kuma rubutu na na hannu wanda zan yi da biro da takarda. Indai rubutun da zan yi ne da biro da takarda to rubutuna yana da kyau amma ba zai kai kyan rubutun na'ura mai ƙwaƙwalwa komfiyuta ba. Saboda haka rubutuna yana da kyau ba bu lefi. Ya danganta da wanda kuka dauka.

Kana iya ɗinka tufafi? Ƙwarai kuwa ina iya ɗinka tufafi amma ba irin ɗinkin da zasu yi kyau ba saboda ni dai ba tela bane ba so tela ne zai iya ɗinka tufafi su yi kyau amma ni dai kasantuwar ba tela bane amma dai na taɓa fara koyan yadda ake yin ɗinki sai kuma daga baya sai na daina amma a yanzu zan iya na ɗinka tufafi ko da ba za su yi kyau ba amma zan iya na ɗinka tufafi.

Sau nawa kake amfani da intanet? Sau nawa nake amfani da intanet? Eh to ina yin amfani da intanet fiye da sau goma a rana. Saboda ko yanzu haka wannan abun da nake recording da wannan maganan ta ai shima intanet ne. Saboda haka amfani da intanet kasancewa dole yanzu inda har mutum zai amfani da wa. Saboda idan sabo mutum zai tura sai da intanet. Idan saƙo mutum zai karɓa dole sai da intanet. Saboda aka amfani da intanet bazai iya ciwaso kanawa ya dangantare.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Kana fi son fensir ko alƙalami? Tambayan ya kamata ni ya zama. Ka fi son fensir ko alƙalami? Gaskiya dai na fi son fensir. Na fi son fensir musamman idan a makaranta ne, gaskiya fensir ya fi alƙalami daɗin rubutu. Saboda idan mutum yayi mistake, ma'ana in mutum yayi kuskure, to in dai da fensir yayi rubutu zai iya goge wannan, wannan kuskurensa nan ya gyara.

Kana sa turare kullum? Kana sa turare kullum? Eh mana, ina saka turare kullum. Saboda saka turare yana ɗaya daga cikin alamun da suke sawa a gane mutan yana da tsabta, sannan kuma in zai shiga cikin mutane zai shiga yana yin ƙyanshi. Ina saka turare kullum, tun daga kan turaren cikin jiki da kuma turaren kaya da kuma turaren fesawa. Duka ina amfani da su. Ina amfani da su siye da kala'a.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Kana ƙetare ƙafafu ma'ana in na fahimci tambayan kana tsalla ke ƙafafuwan mutane lokacin zama? Gaskiya dai bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda hakan kamai da Hausawa suka camba, to abu ne da bashi da kyau. Saboda haka bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Illa iyaka idan zan zauna zan ce wa mutane zan wuce mu zauna sai su janye ƙafafuwan su sai na wuce.

Kana fin son tufafin auduga ko silki. Eh toh lallai ina fi son tufafin auduga. Saboda tufafin auduga tufafi ne masu taushi, masu laushi wanda mutum ba zai gaji da sasu ba ko kuma mutum ba zai ji cewa wannan tufafin sun mai nauyi ba. Amma tufafin silki sukan yi wa mutum nauyi musamman lokacin zafi ko kuma lokacin da ake dumamar yanayi. Amma tufafin auduga toh su basa sa mutum nauyi.

Wane irin ice cream kakefi so? Tambayan nan ya kamata ta zama wane irin ice cream ka fi so. Tunda ni ake tambaya wannan tambayar akan ice cream. Saboda haka irin ice cream ɗin da na fi so shine ice cream mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon vanilla. Ina matuƙar son wannan kalan ice cream ɗin. Musamman idan a roba yake wanda zarringa i ba ina sha da cokali. Ina son strawberry da vanilla ice cream.

Waɗanne applications da su sau da yawa, wane application kake buɗewa sau da yawa? Na san ha ka tambaya yakamata ta kasance. Eh to, applications da nake buɗewa akan waya ta ya danganta. Na farko dai kullum ina buɗe WhatsApp application ɗin WhatsApp. Sannan kullum ina buɗe application ɗin Facebook. Sannan kullum ina buɗe application ɗin Twitter. Sannan kullum ina buɗe application ɗin Instagram. So application ɗin WhatsApp da Twitter da Instagram da Twitter saboda karɓar sakonni da kuma karanta labarai da kuma sada zumunci. Wannan dalilin ne yasa kullum sai na buɗe su. Bayan nan kuma akwai application na addu'a da nake karantawa kullum bayan sallar safiya, sallar asuba kenan. Sai kuma application ɗin da nake rubutu mai suna Google Space. Sai kuma browser ɗin wayata kullum itama ina buɗewa.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh, kayan aikin da muke amfani da su ya danganta da wane irin aiki ne zamuyi. Na farko dai da akwai aikin da nayi kwanaki, aah na enrolling ɗin National ID card wato katin ɗan ƙasa a prison. To lokacin muna amfani da kayan aiki akwai kwamfutan da muke ɗora bayanan su, sannan kuma da akwai hula da aka bamu, sannan kuma da akwai riga da ita ma aka bamu. Saboda haka a wannan lokacin ina amfani da wannan kayan aikin, sai kuma takalmi sau ciki da nake sawa, sai kuma ah kwamfuta da kuma rauta ta kunna ah intanet. So da ita nake aiki, sai kuma lokacin da ina koyarwa ina amfani da maka da kuma allo domin yin rubutu. Da sauransu de ya danganta da wane irin aiki ne.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? Wannan tambayar yakamata ne ashe ta zama wanne hannu kake amfani da shi. Hannun da nake amfani da shi, tunda hannuna hannuwa ne guda biyu, akwai hannun dama akwai hannun hagu. To wasu suna yin amfani da hannun hagu domin yin rubutu ko kuma domin cin abinci da sauransu. Amma ni kuma ina yin amfani da hannun dama. Idan zan yi rubutu, da hannun dama nake amfani. Idan zan, eh, ɗauki abu, da hannun dama nake amfani. Haka idan zan yi, eh, nuna, idan zan yi nuni da wani abu, shima da hannun dama nake yi. Amma idan abin da zan yi yana buƙatar hannu biyu, to zan haɗu da hannun damana da hannun haguna. Saboda ka yin amfani da hannu ya danganta da wane irin abu za ai. Idan aikin da za a yi hannu ɗaya ke buƙata, hannun dama nake amfani da shi. Idan kuma hannu biyu ne to duka hannuwa.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi sannan kuma akwai lokacin da nake magana da ita a hankali. Idan inda nake ana buƙatar aji muryata sosai to zan yi magana da ƙarfi. Idan kuma ana buƙatar murya ƴar kaɗan, zan yi magana a hankali. Amma dai gaskiya ina da ƙatuwar murya kamar haka. Sunana Ali Adam da dai sauransu, so ya danganta.

Yaya kake kawo wa gidanku daga wajen aiki ke nan ko daga makaranta? Idan daga makaranta ne ina kawo wa gidanmu a mota ko a mashin. Idan kuma daga makaranta ne ina dawo wa a ƙafa.

Kana jin kukan zakara da safe? Em, ina jin kukan zakara da safe tun kafin safiya ma. Saboda kukan zakara kusan shine abin da yake fara tashina daga bacci da asuba. Kamar yadda Bahaushe yake cewa, ah, duban da, ah, wanda yayi bacci da yawa baya jin kukan zakara. Saboda haka duk yawan baccin da nake, ina tashi da wuri in dai har na ji kukan zakara. Sannan wannan kukan zakaran yana alamta cewa safiya ta yi ko kuma asuba ta yi. Saboda, ah, shi zakara idan ya kuka hakan yana alamta cewa safiya ta yi ko kuma assalatu ta yi, lokacin sallar asuba ya yi. Saboda haka idan na tashi zan yi sallah, nakan ji kukan zakaran yana "kukuruku" da ƙarfi yake yi, sai ya ce "kukuruku." Saboda haka kukan zakara yana alamta cewa asuba ta yi ko kuma safiya ta yi.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce ko kuma na ce alaƙa mai ƙarfi sannan kuma mai kyau. Saboda a wajen aiki gina kyakkyawar alaƙa da abokan aiki yana kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya da kuma ƙaunat juna. Saboda haka dangantakar mu da abokan aiki mai kyau ce sannan kuma mai ɗorewa ce.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Menene abin da nake yi don nishaɗi? To abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Na farko dai da akwai bacci wanda shine asasin samun nishaɗi a tattare da kowane ɗan adam. Sannan kuma da akwai yin kallo a waya na kalli fim, sannan kuma da akwai yin game ko kuma yin wasanni. Daga cikin wasannin da nake so na farko da akwai tseren mota wato racing. Sannan kuma da akwai wasan chess, sannan kuma da akwai wasan game ɗin harbi, sannan kuma da akwai yin gudu, sannan kuma da akwai yin hira tare da ƴan uwa da abokan arziki da kuma masoya na. Sannan kuma ina son na fita naje lambu domin na kalli korayen bishiyu da kuma tsuntsaye suna kuka.

Kana lulluɓe da bargo? In lulluɓewa da bargo akwai kuliyan bin ani. Musamman kasancewar yanzu ana sanyi, to lulluɓewa da bargo ya zama dole saboda idan mutum bai lulluba da bargo ba a sauro ya cije shi. Saboda haka lulluɓewa da bargo dole ne.

Ina kake tofa miyan ku? Ina kake tofa miyau? To tofa miyau ya danganta. Idan tafiya nake yi, ina tofa miyau a cikin kwata ko kuma na tsaya na sauko daga kan abin hawa idan a abin hawa nake tafiya sai na tofar da miyau. Amma idan a ɗaki nake, to zan iya sa mun leda sai na tofa miyan nan a ciki. Idan kuma a mota nake tafiya, ina tofo shitatta.

Kana iya tsalle igiya? Tsalle da igiya ai yana ɗaya daga cikin abin da yake janyo, eh, motsawar jiki. Sannan kuma shi ma motsa jiki ne wanda ake kira da exercise. Saboda haka tsallen igiya motsa jiki ne kuma ina iya yin shi. Ina iya yi kamar su ɗari ko su hamsin, musamman idan lokacin da ina san na motsa jiki na ne sosai da sosai.

Kana amfani da kunnen waya? Wato kunna waya idan na fahimta kamar ear piece kenan ko? Ina amfani da kunnen waya musamman lokacin da nake so na ji waƙa ko kuma lokacin da nake so na yi kallo a waya. Lallai ina amfani da kunnen wayan nan. Dan ko yanzu haka da yana kunne na sai na cire shi. Saboda idan ina yin kallo ina so na saka wannan kunnen wayar ko kuma idan ina jin waƙa ko kuma karatu.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Muna da fanka a rufin ɗaki. Fanka a rufin ɗaki tana nufin fankar da ake sakawa a can saman rufin ɗaki, wacce da Turanci ake kira ceiling fan. Fankar rufin ɗaki tana rage zafi idan an kunna ta idan da akwai wuta. Saboda haka muna da fanka a cikin ɗaki. Muna da fankar rufin ɗaki guda biyu, ɗaya a falo, ɗaya kuma a ƙurya.

Yaya kake inganta aikinku? Yanda nake inganta aiki shine idan aka bani aiki ina yin ƙoƙari naga na gama aikin nan da wuri. Sannan kuma duk wani abin da aka ce ana buƙata a cikin wannan aikin nayi shi sannan kuma na tabbatar da cewa ba a samu matsala ba ko kuma kuskure a wajan gudanar da wannan aikin. Sannan kuma idan wannan aikin a cikin ƙungiya muke yin shi zan dage na gan kowa yayi ya sauke nauyi.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Wannan tambayar yakamata ne ta zama. Kana ajiye kwafin bayanan ku? Ma'ana kana kwafar, eh, bayanai naka kamar akan waya kenan ka ajiye kwafi? Eh, ina ajiyewa. Kamar yanzu misali duk wani abinda nake da shi akan wayata ina yin ƙoƙarin nayi kwafi ɗin shi na ɗaura shi a kan na'urata mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Sabida haka ina ajiye kwafin bayanai na a koda yaushe.

Wane irin kiɗa kake son ji? Irin kiɗan da nake so na ji ko kuma waƙa? Idan kiɗa ne ina son na ji kiɗa mai taushi. Idan kuma waƙa ce ina so na ji waƙa ta Turanci kamar waƙar Simi "Adeleke". Ina son jin waƙar Simi, ina son jin waƙar Simi. Sannan kuma idan kiɗa ne ina son kiɗan korofo. Shi kuma waƙa ina son na ji waƙar Simi saboda tana da daɗin murya. Ta iya waƙa sosai.

Wane launin idanunku suke? Eh, wannan tambayar ya kamata ni ta zama wane kalar launi idanunka suke. Kalar launin da idanuwa na suke shine fari, eh, sai kuma baƙi sai kuma ruwan ƙasa. Saboda haka launin idanuwa na farare ne, sai kuma ƙwayar ido baƙa ce, sai kuma gefen ido shi kuma ruwan ƙasa ne.

Wane irin wasa ka fi so? Irin wasan da na fi so shine wasan chess. Wasan chess wasa ne wanda ake yin shi kamar ana yin yaƙi tsakanin ɗayan bangaren can da ɗayan bangaren nan. Sannan kuma ina son wasan ƙwallon, ƙwallon kwando wato basketball. Sannan kuma ina son gudanar da wasan ƙwallon ƙafa. Sannan kuma ina son yin wasan ludo.

Nawa takalma kake da su? Tambayan ya kamata ta zamo takalma nawa kake da su. Adadin takalman da nake da su za su iya su kai guda goma ko kuma guda takwas. Na farko dai ina da takalmi sau ciki, ah guda uku, akwai baƙi, akwai baƙi sannan akwai ruwan ƙasa. Sannan ina da slippers wanda nake sawa na yawo a cikin gida ko kuma na shiga banɗaki da shi. Sannan kuma da akwai takalmin kwalliya guda biyu shima. Sannan kuma da akwai wasu guda biyu shima na kwalliya ne na yawo a cikin gida. Sannan kuma da akwai ah takalmin zuwa unguwa. Sannan kuma da akwai takalmin shiga wanka, wanda sai idan za a shiga wanka ake sawa shi irin takalma marasa nauyin nan. Su ne takalma na. Sannan kuma da akwai ehm takalmin zuwa wajen aiki.

Kana shuka tsirai, tsirai a gida? Kana shuka bishiya ko kuma tsir, ko kuma tsir-tsiro ake cewa a gida? Eh, ina shuka, um, furanni da kuma bishiya da kuma tsiru a gida. Musamman idan fulawa ce saboda shuka fure ko kuma tsire ko kuma tsiro a gida yana da matuƙar amfani.

Yaya take jagorantar mutane? Eh to, yan da nake jagorantar mutane ya danganta da wane irin mutane ne, sannan kuma ya danganta da a wani lokaci ne. Farko dai jagoranci, yana farawa daga idan mutum ya fahimci wanene shi, sannan kuma ya fahimci wane irin dabaru da kuma hanyoyi zai bi wajen shugabantar mutane. Ni dai yanda nake bi shine, idan na tashi jagorantar mutane a dukkan al'amurana, ina ƙoƙarin na kasance mutum mai fahimta, sannan kuma mai son yin aiki tare da mutane a tare ba tare da na fifita guda ɗaya a kan ɗayan ba. Ina yin ƙoƙarin na mu'amalanci mutane ko kuma abokanin aikina daidai da daidai sannan kuma tare da bada gudummuwa a tare. Bana yarda na fifita ɗaya a kan ɗayan ko wanene.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Musamman idan na zo zan shiga cikin ɗaki saboda saka takalmi sai idan mutum zai fita waje. Sannan shine zai saka takalmi ba zai cire ba sai ya dawo. Amma duk lokacin da aka ce na dawo cikin gida, zan shiga ɗaki. To ina cire takalman nan saboda kan na ɓata a gida.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Hutu a wajen aiki ya danganta da yaushe na fara aiki. Idan irin aikin da ake wuni ana yi ne, to ina ɗaukar hutu a wajen aikin nan duk bayan awa biyar. Kamar yanzu, misali, idan har na je wajen aikin da na san cewa sai yamma zan dawo tun daga safe, to zan ɗauki hutu idan rana ta raba biyu.

Menene kayan ciye-ciyen da ka fi so? Kayan ciye-ciyen da na fi so sune su shawarma, su burger, su chips, su madara, alawan madara da kuma su cizi da sauran su dai. Um, gaskiya dai kayan ciye-ciye na fi son kayan da aka yi su da gishiri, sannan kuma kayan da aka haɗa da nama da sauran su. Sannan kuma ina matuƙar son tsire shima da naman kaza.

Wane irin waya kake amfani da shi? Irin wayar da nake amfani da shi, shine wayar Android, ƙirar kamfanin Samsung, eh, Galaxy A16. Wannan wayan na siya ta a waccen shekarar yana ga kuma yanzu ta kai wata shida ina amfani da ita. Eh, sunanta Samsung Galaxy A16 sannan mai RAM eight GB da kuma memory, eh, two hundred and fifty-six GB.

Kana son cin abinci, abincin titi? Cin abincin titi yana da haɗari ga lafiya, musamman idan abincin nan na titi ya kasance ba mai tsabta ba ne ba ko kuma wanda ba a rufe shi. Gaskiya dai cin abinci a titi baya daga cikin tsari na, musamman duba da kasancewar ni ɗalibi ne na lafiya, ɗalibin microbiology. Ina da ƙyamata ga abincin da bai da tsabta, musamman abincin da ya kasance wanda yake a buɗe iska za ta shiga. Mutane za su wuce su barbaɗo ƙura da sauransu. To gaskiya ina da ƙyama ga irin wannan abincin. Amma in dai abincin titin in dai ya kasance na mai tsabta ne, sannan yana rufe shi, sannan kuma yana tabbatar da cewa iska ba ta shiga, sannan kuma mutanen da suke wucewa ba su barbaɗo ƙura, to zan iya cin wannan abincin titin. Amma in dai ba haka ba, gaskiya ba na son na ci abincin titi. Gara na ci na gida.

Ina kake son ziyarta? Ina nake son ziyarta, inda nake son ziyarta ya kasu kashi kashi. Na farko dai ina son na ziyarci 'yan uwana musamman wayanda ba su a zaune a garin da nake. Ina son na ziyarce su saboda yaɗa zumunci da kuma ƴan'uwantaka da kuma mutunci. Um, gaskiya dai ina son na ziyarci 'yan uwana waɗanda suke wani garin. Sannan kuma da abokanaina waɗanda muka kammala makaranta tare. Sannan kuma ina son na ziyarci, eh, ƙabarin 'yan uwana da suka mutu da suka riga mu gidan gaskiya. Sannan kuma ina son ziyartar kurkuku wajen waɗanda aka kakkama. Sannan ina son ziyartar asibiti domin duba marasa lafiya. Musamman marasa lafiyan idan 'yan uwana ne koma ba 'yan uwana bane ba ina son na ziyarce su.

Kana kwana a ciki? Ban gane ina kwana a ciki ba. Ina kwana a ciki wannan tambayar, ko dai ana nufin ace ina kwana a ribda ciki? Idan ina kwana a ribda ciki ne tambayan. Idan ina kwana a ciki ne ake tambayan, to gaskiya bana kwana da ribda ciki saboda kwanciyar da ribda ciki tana kawo ciwon ciki. Saboda, um, kwanciyar da ribda ciki yana kawo ciwon ciki ko kuma ya samu danginta shadi kaman bashi da lafiya. Saboda haka bana son wannan kwanciyar.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? Toh ya danganta, karɓan kira a aiki ya danganta na wane irin aiki mutum yake. Irin aikin da mutum yake yana buƙatan kira ko yaushe. Toh a rana, ai mutum ba zai iya sanin kira guda nawa yake karɓa ba ko yake amsawa. Don kiran idan aikin da mutum yake ba ya buƙatan kira. Toh, a a babu buƙatan ai sai mutum ya amsa kira da yawa.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Saboda ai idan mutum bai rufe baki ba idan yana yin hamma, wannan hamman nan ta fi wahalar da shi, bakin mutum zai iya wageya. Amma idan mutum yana rufe baki lokacin hamma to wannan hamman nan ba za ta wahalar da mutum ba. Sannan kuma ƙwayoyin cuta ba za su fito ba, su shigo cikin mutane.

Me kake ji ranar biyan albashi? Aaa, hey, kowa ya san me yana amsa. Wani mutum yake ji ranar biyan albashi mutum yana yin farin ciki. Saboda kamar ka gama yin aiki ne sai a zo a biya ka kuɗin aikinka. Gobe kuwa dole mutum zai yi farin ciki. To saboda haka ranar biyan albashi mutum yana yin farin ciki. Sannan kuma idan mutum yana da wani kwaɗayi da yake ji zai iya zuwa ya siyo naman ya je ci.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya, a rayuwata ba abun da na tsana irin hayaniya. Bana son hayaniya a wajen aiki, saboda hayaniya a wajen aiki tana hana mutum ya gabatar da aikinsa yanda ya kamata. Aaa, don haka ba hayaniya a wajen aiki mutum zai yi aikinsa yanda ya kamata ya kammala. Amma hayaniya a wajen aiki tana janyewa mutum ya ji hadari sannan kuma ya ji aikin ya fita daga ran shi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? A yanda nake tabbatar da ingancin aiki shine idan na ba da aiki, zan bi Ƙa'idojin wannan aikin. Sannan kuma na tabbatar da cewa an yi wannan aikin yadda ya kamata. Sannan an yi shi yadda na ce a yi. Ba wai kawai a zo a yi aiki eni hau ba. Ina sanya yazama na cewa mutum yana bin ƙa'idojan aiki saboda hakan abu ne mai kyau.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Inda nake zuwa naci abinci a wurin aiki shine ko dai cafeteria ko kuma dining room. Inda nan ne ƙa'ida inda ake cin abinci, to ni wannan nake zuwa naci. Bana zuwa naci abinci a inda ba nan ake ci ba, saboda ina san na ringa bin doka sannan kuma na guje wa saɓawa ƙa'ida da doka ta wajen aiki.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a cikin kasuwanci na, kuke nufi kome? Idan a kasuwanci na ne, abu mafi muhimmanci shine samun ingantattun customers masu siyan abin da nake siyarwa. Sannan kuma, eh, gamsar da customers tare da sawa su ji daɗi idan sun sayi abu a wajena shine abin da na fi so.

Yaya kake karɓar baƙo? Yaya kake karɓar baƙo? Na farko dai baƙo annabin ka inji Hausawa. Baƙo ya kasance wani wanda zai zo wajenka ya kwana ko kuma ya, yada zango a wajenka. Saboda haka ina karɓar baƙo na yi mai da abin da yake so tare da bashi kolawa ta musamman. Musamman idan kasancewa wannan baƙo daga gari mai nisa yake to, da wannan baƙon ya sauka a garin da nake kuma ya sauka a ɗakina ko kuma a gidanmu zan bai shi kolawa na farko zan ringa bashi abinci sannan kuma zan tabbatar da cewa duk wani abin da yake so ina yi masa. Saboda baƙo annabin ka ne inji Hausawa. Sannan kuma ina tabbatar da cewa baƙon nan ya samu abin da ya zo nema.

Ina jure barkono me yaji. Barkono me yaji, barkonon tsoho yake nan. Yana nufin tiyagas. To ai barkonon tsohon nan indai shine tiyagas. Ai na sha shi yafi su biyar. Na farko inda na fara shan barkonon tsoho shine wajen wata zanga-zanga a Abuja wacce aka taɓa yi a shekarar dubu biyu da sha shida. Ina jure wannan barkonon me yajin nan, ina jure masa.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine ina yin ƙoƙari nayi calming ɗinka kaina down ko kuma na zauna na huca ko kuma na tafi wajen wani abokina ko masoya na wanda za su iya su sa ni in yi farin ciki. Sannan kuma, eh, damuwatawa ta ragu. Sannan ina faɗa wa masoya na halin da nake ciki. Sannan kuma ina yin kallo a waya ko kuma na ɗauki wayata nayi chatting. To, idan na yi wannan abin shine zai sa wannan damuwat ta ɗan ragu. Sannan kuma, eh, ina rage yawan tunani saboda yawan tunani a kan abin da ya sa mutum damuwa shi ma yana haifar da damuwa. Sannan kuma, eh, yana saka wa mutum ya faɗa cikin damuwa.